Son nawa na ke kallon madubi? A gaskiya zan ce son ɗaya. In na kalla madubi sosai a rana son biyu, amma tabbatace son ɗaya ko wane rana. In na yi wanka da safe ina shirin tafiyan aiki, lokacin da kawai nake kallon madubi kenan, ingan ko fuska na yana nan daidai, rigan da na sa yana nan daidai. Bayan wannan bana cika kallon madubi kuma. Amma wasu lokaci, wasu rana dai in na yi wanka yamma, in zan kwanta nakan kalli madubi kuma. Wancan na shafa mai a fuska. Musamman in kaman, in fuska na beyi haske sosai ba. Nakan je in duba madubi ingan ko me da me ya kamata in shafa, a wani wurare ya kamata in shafa. Amma banda wannan, son ɗaya nake amfani da madubi ko wane rana.

Ba kowane lokaci ba. Akwai lokacin da ina kuka lokacin yanka albasa. Akwai lokacin da ban san kome ya sa kamar albasa iri-iri ne. Akwai albasa da, da zarar ka fara yanka sai yasa hawa ye yafara su ba. Akwai wanda kuma za ka yanka har ka gama ko hawa ye ɗaya ba zai ɗugo ba. A gaskiya ban san yanda zan ba da wannan sa. To bari in ce eh ina kuka lokacin yankan albasa.

Yaya nake ajiye takardun aiki? A kwanan nan takardun da ana ajiye na aiki ya ragu sosai domin an shiga zamanin na amfani da kwamfuta. Duk kome ya zama yanzun electronic electronic kenan, so za a dinga kawai ajiyan a kwamfuta ne sosai. Amma har yanzu akwai abubuwa ɗaya ko biyu da ana amfani da takardu. Akwai abin da ake kira filing cabinet kamar cupboard kenan wanda ana shirya takardu bisa ga ko wane irin takardu ne sai a shirya ajiye, sai a rufe a kulle da maƙulli. Yauwa amma a yawan ajiya yanzu a cikin kwamfuta ake yi da kuma yanar gizo wato intanet kenan.

Eh ina karatu kafin kwana. Ko wane rana ina karatu akwai takardu da yawa da na yi karanta, sannan akwai littafi mai tsarki kuma da nakan karanta kafin kwana. Ina karatu kafin kwana an san tana. Ko wane rana kuma yauwa, ko wane dare dan ce.